Ina son fure mai kyau ko kuma fure mai launin ja da sauransu wanda za ka ga yana da ƙanshi. Shi kuma bai san ƙalan wannan furen. Ya fi son kawai shi abin da ya damu da shi kawai ya dafa abinci daidai irin wanda zai iya ci. Bai iya sawa kuma furen a abinci, ance mai a nachi shi kuma yace ba ya ci to a haka muka samu daidaito na ce mai bazan ringa sawa ba in zai ci abincin in na gama zan ware nawa sai in ƙara da dafawa. Shi kuma ya ce to hakan sai in ringa cire mai in matse mai kafin ya gama nuna in ya nuna sai in ƙara nawa ni in sa fure. To a haka muka kawo, shi da ƙwata ƙwata ba ya ci ni kuma gaskiya ina so ina son shi a abinci saboda an ce da fure yana da amfani kuma yana da ƙara jini da sauransu yana ƙara lafiya. Shi ya sa nake so in gwada shi in gani in duba gani da gaske ne abun da aka ce yana yi ko kuma kawai faɗa ne na mutane da sauransu. Ka san kowani abu idan likita ya faɗa ma inda kana da ƙoƙari kana so ka yi gwada. To ka yi ƙoƙarin gwada wa ƙar rin ga gwada wa kana lura da gaskene abun ko kuwa ba haka ba ne. Kaɗai ji yaya kake so ka fuskanta da kanka ba sai wani yazo ya faɗa maka ba. To abun da nayi ƙoƙarin yi ke nan shi kuma ya nuna gaskiya bai saba ba kuma ba zai iya ci ba. Ban yi kokarin dole sai na chanza mai ra'ayi ba haka kawai na brashi da ra'ayinshi ni ma na yi amfani da na ni kuma ban yi ƙoƙarin dole sai na bar ra'ayinsa ba. Ni ma na riƙe ra'ayina na ci gaba da dafawa ina yi ni kaɗai shi ma ya ci gaba da na shi. A haka har muka rabu kuma muka samu kya kyawan alaƙa da shi. Bama mu wa dadewa ba muyi waya ba ko mugaisa dai da sauran su irin wannan duk yana da kyau ka saba da su a rayuwa da yanayin da zaka san mutane ka fuskanci mutane da fannoni da dama. To idan kana haka zaka ga rayuwa kuma yana zuwa maka da sauƙi da sauran abubuwa da ma ba ka sani ba za ka ga suna zuwa ma. To ni na riga na saba da wannan abubuwan, shiyasa komai nene yazo zai zo min da sauki kuma na saba tarerayan shi kuma za ka ga ko da yaushe in ina fama da irin wannan damuwan zan iya kira wani na kusa da ni ya bani shawara ko kuma muyi magana dashi duk fahimtawan da zai fahimce fahimtar da ci shewa ga kalan matsalan da yake faruwa. Na shawara ne ko kuma na kuɗi ko kuma wanda zai taimaka mana ma da magana mai kyau. To na kan yi ƙoƙarin na yi maganan da shi saboda mu samu fahimtar juna ba sai an zo na faɗa ma wani a waje ba ya san damuwan da nake ci. Amma in ka faɗan ma wan da yake kusa da kai ya kan iyama maganin ciwon ba sai ka faɗan ma wani ko kuma ka je ka tambayi wani sha daga waje ba ya san me ya damuwan ka. Shine amfanin ka samu na kusa da kai ko abokai ko ƴan uwa wanda suke ba ka shawara dai da fannoni da dama. Hakan ba ƙaramin taimakon ka zai yi ba kuma za ka ji daɗin mu'amalanka da cikin mutane da sauran ƴan'uwanka da dukkan inda kake. Shine wannan duk inda kuma ka je za ka ga kai kanka ka sami cigaba da kuma farin ciki da sauran abubuwan da kake buƙata na rayuwa na yau da kullum. Ko wani abu nashi akan abinci yana da muhimmanci. Ka zama na ka riƙe harkar da kuke ci da muhimmanci da kuma inda kake nemo abinci ya zama na mai tsafta da kyau da kuma yarda. Duk in da za ka je ka samu fure ko wani abubuwan da kake so kana yi kamata ka je da wuri inda za ka samu kalan da kake so ba sai ka je lokacin da suke kusa tashi ba ko kuma lokacin da babu. In ka je lokacin da aka kusa tashi ko kuma lokacin da babu za ka sha wahala ne daga karshe ka dawo. Shi ya sa duk lokacin da kake neman wani abu na fure ko kuma wani abu mai kyau ka ɗauki hankali ka kai kanka kaɗai inda yake siyarwa ka siyo ba sai ka jira wani ya kai ka ba ko kuma ya maka wasu magana wanda ba za ka ji daɗin su ba. Shi ya sa duk inda ni zan fita da kaina nake kai kaina kuma na dawo da kaina ba sai na jira wani ya kai ni ba ko ya dawo da ni ko kuma ya mun magana wanda ba zan ji daɗin ta ba. Da kaina nake maka kaina irin wa'ennan abubuwan musamman abubuwan da suka shafi aiki ko kuma suka shafi mu'amala na yau da kullum dai da sauransu. Ina yin ƙoƙari wajen samun fure mai kyau wanda zan iya bama wanda nake so ko kuma wanda ya damu dani a aiki tare da sauransu. Budurwaana ko kuma ƴan mata saboda ƴan mata ma suna son fure mai kyau kuma yana sa su jin dadi duk lokacin da ka ba su za su su ga kaman alamun kada mu da su kuma na su ji daɗin inda yake mu'amala da mutane da sauran abubuwa.

Eh ina da dabban gida. Wani zubin ina iji, ina da mage da kuma kare. Amma kare yana can bayan gidana ne. A nan nake barin shi saboda bai shigo min cikin gida. Bana sonshi saboda ina da mage da sauran su. A bayan gidana ne yake, nake ajiye shi. Sannan kuma mai gadi yana kula da shi da ba shi abinci da sauran su. Duk ba ni nake yi ba, duk mai gadi ne yake ba shi abinci da kula da shi da yanda da ya dace. Kawai ni nawa, inga wani lokacin na ba da kuɗi an sayo mai abinci, ana ɗan kula da shi, ina ɗan duba lafiyarsa. Wani lokacin ina zuwa ta bayan gida, na ga wane hali yake ciki. Yana ƙara ƙiba ko kuma bai da lafiya, ko wani abu. Ko kuma yana buƙatar wani abu, sai in mai amma bana haɗa abu biyu lokaci ɗaya. Kuma bana haɗa, bana barin shi ya shigo gida na saboda bana son takuranshi. Wani lokacin shi ma kawai yana ajiye shi a gida saboda ƙarin ƙariya ne da kuma gadi da sauran su. Amma ban cika son barin shi ba, musamman ma lokacin da yake mun kuka da daddare. Bana son kukan shi da daddare. Amma mage kuma shi ma yana da amfani. Ina so in ga in ina aiki da daddare, ta zo kusa da ni, yana taɓa mun ƙafana ko kuma ina cin wani abu, na rage mata ko wani abu ko kifi ko wani madara dai da sauran su. Ina so in ga na ɗan ci abu, na rage mata. Amma duk lokacin da zan fita, lokacin da zan fita gida, nakan kai ta ɗakin da yake, wuce ɗakin ta. Bana so in bar ta a gida tayi mun kashi ko tayi mun ha wani abu, inda bai kamata ba. Sannan na fita na je wajen ka, idan na fita na je kasuwa ko na je wajen aiki, na je wajen aiki, sanda ba da wuri, in ba su, in ba da kuɗi a sayo masa abin da suke buƙata. In kuma ban dawo da wuri ba, zan, ina, abin da nake siya daga kasuwa shine in sai musu kayayyakin abinci, na dabbobina ko kuma na, ko kuma wanda ni nake bukata na gidana da sauran abubuwa. Nakan yi hakan ne duk lokaci zuwa lokaci. Duk lokacin da kuma ban da time ko kuma ban da lokaci, nakan ba da a je a siyo mun kuma a min amfani da shi. Ko kuma a kawo mun a har gida ba sai na je kasuwa ba. Saboda yanzu kimiyya yaso ko miya da kake bukata, za ka iya sayan shi ba sai ka tafi kasuwa da kasuwa da kanka ba. Kuma hakan yana kawo sauƙi wajen mu'amala da sauran su. Za ka ji daɗin inda kake tafiyar da abubuwan ka ba sai wani ka wahalar da kanka kaje kasuwa koyita ciniki da mutane. Ka yita shiga hayaniya da sauran su. Cin ko sum kasuwa da sauran su duk ka huta kawai zaka ɗauka wayan ka ne ko kwamfiyuta ka shiga sashin yanar gizon su, ka sayi kalan abin da kake so kuma ka fita a kawo maka har gida ba tare da ɓata lokaci ba. Duk haka duk wannan ya zo da sauƙi. A mai makon sai ka je ɗan abinci da za ka ba dabbobi ko wani abu. Sai ka je da kanka kasuwa. Duk wannan za a iya amfani da kimiyya ka siya a kawo maka a gida ba sai ka je ba. To ina amfani da wannan kuma duk lokacin da ina fita gida na bar dabbana a waje da kayayyaki, a waje ko wani abu, duk mai gadi yana mun wannan ya kakkau da min da su ya gyara mun su. Har in na dawo sai dai kawai na shiga da su. Duk lokacin da mage na ta ganni zan fita, ta taji kamar ta biyo ni inda nake amma bana ba ta fuskata saboda bana jin daɗi ko da yaushe in ga tana bina in ji zan fita. Kuma sai yawan kalan bankwana in za ta fita, in zan fita gida.